Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Ko da cewa yanzu dai jarida ba abin da zaka gan shi a yalwace ba ne kamar da ba. Domin yanzu dai na'urorin samun, me ake ce da shi yanzu, samun sanin abin da ke faruwa a duniya suna nan da yawa da ba sai ka nemi jarida ba. Amma dai duk da haka ba dai na buga jarida ba, ba dai na karanta jarida ba, ba dai na san da jarida ba. Mutane suna kan samun jarida na karanta. Karanta jarida kuma yana sa ka ka san abubuwan da ke faruwa da dama a naka unguwa, a jiha naka, a wasu gurare ma da bai shafe ka ba. Kana iya sanin abubuwa da yawa. Ana iya nuna wajajen da suna neman masu aiki, masu aure, wayanda sun yi canjin suna, duka dai wayan nan za ka iya samun su a jarida. Kaman iyayen mu dai da kakannin mu wayanda su dai a lokacin su an saba da karanta jarida. Su har yau sun saba da kayan su, su za ka gan su da jaridan su sama a can in yamma ya yi ko kuwa da safiya dai, tunda dai 'yan can su sun retire dai ba su da wani abin yi hakan nan da ke daukan lokacin su. Za su zanna a karkashin inuwa su karanta jaridan su. Kuma ka ga daga gurin dai su ma wata rana suna da sanin abin da kai ba ka sani ba ma. Za su zanna su tada ka wasu kuma daga jaridar ya fito. Jarida kuma ban da jarida na sayarwa akwai na makarantu. Irin wanda ake yi in har za a yi yanzu karshen lokacin makaranta an gama jarabawa, ana iya yi yawanci ma wayanda sun gama makaranta za su tafi. Za ka samu ana yi musu jarida wanda za a ba ma mutane in har za a yi musu biki na gamawa makarantar as tafi. Za ka ga sunayen su wasu ma har da lambar wayan su me ye su ke so su zama. Wancan ma dai jarida ne wanda in ka rike bayan lokacin da sun wuce da dama za ka iya ka ɗauka ka buɗe ka ga abokai wayanda kun yi class tare. Akwai rubuce-rubuce a ciki wasu tatsuniya wasu dai abin ba da dariya, duka. Ka ga dai amfanin jarida ke nan. Karato ke nan yana rike, me za a ce da shi, yana rike sani. Ake ce da shi memory ko? Yana rike sanin abubuwa da dama wanda idan ka juya baya ka gan su dai abin murna ne. Aka ji dadi kuwa, aka ji farin ciki. Wasu ma ka manta da fuskan su ma za ka iya ka koma ka dubbe su. Wasu ma in har lambar layin su da suka sa a gurin in suna kan amfana da shi. Za ka iya ka kira su ku samu dai ku yi dariya ku tuna da juna. Ka ga ɗaya daga cikin amfanin jarida ke nan. Kaman yadda na faɗa kuma ana iya nuna wa mutane ayyukan da akwai wanda za a iya samu. Yi. Ka ga dai in har ka a ce ba dai zaman banza ba ko kuwa ba ka da wani takamammen abin yi in aka fara fita da wajajen aikin da suna neman mutane. Haka daga jarida za ka iya ka samu za ka iya kuma ka nema aiki a gwajajen da an sa da suna neman mutane. Ka ga amfanin jarida ke nan. Me kuma za a ce da jarida yanzu? Yana koyar ma mutane karatu. Eh, akwai wayanda daga jarida dai suka koya karatun su har suka zo suka zama yanzu yazan mutane.

So nawa kake sarƙake gidanku? Tsarkakewan gida dai na farko ba abin da ma ya kamata a irga ba ne. Sabili da tsarkakewan gida dai yana haɗe da addu'a ko ibada, samun jawowa kusa da Allah. Ka tsarkake gidanka ya zamanto cewa da gidan, da kai, da iyalanka ko kuwa da waƴanda kuke zama da su, ya zama kuna cikin tsaro, tsaro kuma na Ubangiji wato na Mahaliccinka ke nan. Sarƙakewan gida dai za ka iya yin shi ba sai da irge ba. Yanayin yadda dai ka samu kanka. Tun wata rana abun ma za ka iya ka ji ruho kawai ya ce maka ka tashi ka tsarkake gidanka ba sai a cikin irgen da kake ba. Za ka iya kuma ka bai wa kanka ace lokacin da za ka tsarkake gidanka, zaka iya ka ce zaka tsarkake gidanka so biyu a sati, so ɗaya a sati. Duk dai yadda ka ga dama za ka iya ka ce kullum ma. Kawai dai yanayin dangantakarka da Mahaliccinka, da Ubangijinka shine iya shi abin da ya kamata da zai kai ga tsarkakewa ɗin. Yanzu in ka tashi tsarkake gidan ɗin ba dai kuma a baki ba, ya zamanto cewa kana tsarkakewan nan daga zuciya, ka amince halayenka ya bi yadda Ubangijinka ko Mahaliccinka ya ce ka yi. A wajen ibada haka iya ka yi ba kai kaɗai ba ma, da iyalinka in ma da abokai ne kake zama, za ku iya ku zo dai da bakinku ɗaya ku ce to, ga shifa, ga yadda za mu. Ya zamanto cewa muyi tsaron kanmu, muyi tsaron har ma iyalan kuma da ba su a kusa da ku duka za ku iya ku sa su a addu'a ya zamanto cewa ba sai kai ko kuwa iya wanda kuke filin ba. Har wayanda ba su a nan ku sama sun zama tsarkakku ko ba haka ba. In ka tashi tsarkake gidanku ma akwai yanayi da dama da za ka iya tsarkake gidanka. Kowa dai da yanayin yardan shi. Akwai waƴanda za ka yi iya da addu'o'i ne, akwai kuma wanda za ka samu mai mai tsarki ka tsarkake gidanka da shi. Akwai kuma ruwa da gishiri. Gishiri dai shi dai a littafi mai tsarki shi ma ya nuna tsarkakken abu ne. In ka tashi tsarkake gidanka za ka iya ka sa a ruwa, ka yi addu'a ka sarƙake gidanka da shi. Mafi babban abu kuma shine ya zamanto cewa kai me tsarkake waje kai ma a tsarkake kake. Ka tsarkake kanka ta addu'o'i, ta karanta littafai, ka karanta dokokin da aka ba mu don muyi rayuwa mai tsarki ga shin da ya hallice mu. Mu bi umarninsa ya zamanto dai muna cikin tafarkinsa ko ba haka ba to. Yanzu in ka tsarkake kanka a halayenka ma zai nuna a yanayin zamanka da mutane, yanayin cuɗanyanka, yanayin yin abubuwan ka dai ba sai ka buɗe baki ka gaya ma mutane cewa kai tsarkakke ba ne. Zai nuna mutane za su gani, mutane ne za su yi faɗi su ce eh wannan tsarkakke ne. Kuma in aka shigo gidanka ma akwai wani irin salama da zai zo. Za ka ga kwanciyan hankali, wani koda wani na waje ne ma. Akwai yadda zai ji a cikin gidanka kai akwai bambanci, zai san cewa dai eh wannan gidan dai akwai abu game da shi, gida mai tsarki ko ba haka ba. Bawai wani abun da ba za ka gane kanshi ba ne babu.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya mai laushi, tsintsiyan kwakwa ake ce da shi. Tsintsiyan nan kuma ana iya samun shi har a kan gona ma. Lokacin girbi akwai wa akwai wasu guraren da zaka iya ka samu sun fito, zaka zaɓa ka zaba ka gyara, ka haɗa ka ɗaura. Shi kuma tsintsiyan nan yana da daɗin amfani domin yana da laushi zai maka shara inda ya kamata. Haka in ka yi amfani da tsintsiya mai ƙarfi, watarana in yana share ba zai share maka abu mai kyau ba. Bayan shara in kasa kafan ka a kasa zaka iya ka danji yashi yashi don yanayin tsintsiyan. Amma in muka yi amfana ko kk ka yi amfana da tsintsiya mai laushi ko kin yi amfana da tsintsiya mai laushi, ai ga yanayin yadda tafiyan ki yana tafiya smooth amma kuma shi dai dan sharan ɗaki ne, irin sharan su floor ko su tiles kasan ɗaki dai. Yana sharewa mai kyau. Faranda za ka ga sharan shi yana fita sab ba wani datti yana nan kaman in ka ɗauki summa ka share abu da shi especially eh summa mai ƙarfi din nan. Haka zai fitar da abu mai kyau. Amma kuma ba zai yi kyau sharan waje ba, gume yashi ba, ba zai iya share shi ba domin shi tsintsiyan yana da laushi sosai. Kaga kuma tsintsiya mai ɗan tauri ne dai. Haka ne man sharan waje da shi. Haka ko sabon tsintsiya ma baya share waje mai kyau musamman ma in gurin ɗin da kasa da yashi. Eh, za ka ga sharan zai zama damuwa. Watarana ma sai ka juya ka yi amfani da kasan tsintsiyan din ba ta gun sama ba. Har sabon tsintsiya ke nan ko kamun nan ya yi maka sharan abin da ya kamata. Amma bayan lokaca kaɗan in ka ci gaba da shara da shi zaka zo ka ga cewa ya sharu mai kyau. Ya fara aikin da ya kamata zai share maka kasa. Amma shi ɗin dai bai da dadin sharan ciki cikin ɗaki kamar yadda na faɗa ɗazu. Tsintsiyan kwakwa dai mai laushin ɗin dai amma kuma na farko fa in ka ɗibe shi daga gonan nan in ba dai ka yi mai gyara mai kyau ba kuma akwai wasu abubuwan da suna fita a jikin shi. To in ba ka yi hankali ba yadda ka na shara haka suma suna fita suna zuba. Za suna komar da aikin ka baya ko kuwa su ɓata ma ɗaki. To shi ɗin in ka cire daga gona zaka samu zama ne ka gyara, ka gyara, ka gyara, ka gyara, ka gyara shi mai kyau. Kaga in ya gyaru ya zama sab zaka iya fara aikinka da shi. To haka tsintsiya kuma yana da amfani a gida ko don zai sa guri ya zamanto, ya zama a sabtace. Kuma kana iya using nashi ma ka cire wasu gizo gizo din nan daga kan ɗaki ko daga jikin ɗaki. Waenda da dai za ka gansu a saman su kwanon ɗaki yauwa za ka iya ka shashshare su. Haka ya sa ka shashshare su windodinka ko fa ka share dai gidan ka yadda ya kamata ya zamanto cewa kome yayi pes. Ka share kicin ɗin ka. Za iya ka cire ƙura ma fa da tsintsiyan ɗin ka samu ka bubbuga abubuwan da dai da kuran din a kai. Ka bubbuga ka bubbuga kuran ya fita ka kakkaɓe shi ke nan kura ya fita ka shashshare gida ya samu ya yi kyau. Ko. Sae tsintsiya kuma akwai wasu da suna amfani da shi su kaɗa yawki da shi. Amma kuma yawkin nan tsintsiyan ɗin ba a amfani da shi na sharan gida. Shi musamman an ajiye shi don kaɗa yawki. Akwai wayanda ɗaya ma suke yi amfani da shi su kaɗa akwai wasu kuma gaba ɗayan ne za su kaɗa yaukin za ka ga ya fita yayi kyau. Yawancin yarbawa ma suna haka.

Wane lokaci na shekara kakefi so? To lokaci na shekara da na fi so dai gaskiya lokacin Kirsimeti. Lokacin Kirsimeti kuma lokacin hutu ne. Kaga, wato ƙarshen shekara kenan ko, watan sha biyu, eh a shekara. Lokacin nan kuma kowa yana hutu dai musamman ma in ya zo ta ƙarshen wata. 'Yan makaranta sun dawo gida, masu aiki ma sun karɓi hutunsu. Za ka samu wasu ma daga garuruka masu nisa za su dawo gida su zo duban yan uwa ne da abokai. Haka lokacin nan shine lokacin da ya fi mun daɗi a shekara. Domin nan mutanen da ya jima ba ka gansu ba ma za su dawo gida. A su zo su ma dai su zo su kalla mutane, su kalla gida, su kalla yan uwansu. A lokacin can kuma dai masu tafiya suna dawowa da abubuwa da suke sa-- da suka samu a wajajensu. A ce misali in har inda nake a ce ina jihar Plateau zan dawo gida, haka tunda zan samu su cabbage su dankalin turawa a Arhan shi zan ka-- za a kawo su diyewa. Masu sayan kaya, filin da sukan kayi kukan su akwai aha ko dagon jone dai a kawo ma yan uwa ne ma yaran su ma a samu. Kaga lokacin Kirsimeti kuma ban da dawo gida kawai lokacin murna ne duk kowa ya dawo cikin murna cikin farin ciki. Kirsimeti haihuwan Yesu za a ci shinkafa, za a yi rawa, za a yi fita, za a yi su wakoki. Ko'ina dai za ka ga kuma an, an yi kwalliya daga shataletale, bakin hanya, kasuwa, wajen ibada duka dai ko'ina an yi kwalliya za ka ga ko'ina yana kyalli. Kowa ya yi kyau. Ana fa man sayayya, ana fa man samun sabbin kaya. Za a yi sabbin abokai ma duk mutane da dama sun zo. Wasu ma daga wasu gurare sun bi wasu sun zo. Kaga, za a je dai za a haɗu cikin murna cikin farin ciki. Abu ɗaya ya kawo mu hutu, huta wannan kuma muna sake muna murna haihuwar Yesu. Haka abin da ya sa Kirsimeti ƙarshen shekara ke da daɗi kenan. Za a yi biki kuma lokacin can mutane diyawa suna jira su bar bikinsu sai lokacin can. Haka akwai su sa sabbin kaya. Za ka yi anko a wurare daban daban. Za ka yi tafiya ma a cikin gari ɗin still ka je a wurin mutane. Haka je ka cika shinkafa, ka yi rawa, ka sha gale, marayu wanka, ka ji daɗi. Haka ya kamata ko ba haka ba. Da murna a fiskokin mutane, iyaye ma za su yi farin cikin ganin yaran su musamman wayanda ba su aiki a nan kusa wayanda suna nan dai a inda suke. Yawanci dai za su dawo cikin murna. Za a zo, a yi cuɗanya da juna, a samu zama, zaman, zaman alheri, zaman cikin Kiristi, zama mai daɗi, jitowa da juna. Kawai dai lokaci ne da za ka ji farin ciki a ranka. Ana nan dai ko'ina kawai yana kyalkyalkyalkyal. Kai da jin daɗi, kai da murna, kai da cin shinkafa za ka ci nama, za a yi soye soye su cin cin ne, za a sha su fanta ne, mineral su juice ne duka dai. Sai za ka samu eh me ake ce da kyauta abubuwa da dama dai domin shi sai ya zamanto.

"Mene ne abin sha da kake fi so?" Abin sha da na fi so yanzu, a haka ya fi ɗaya. Kasan wata rana abun yana zuwa da yanayin da kake a ranan. Ka ga, a ranan da na ji gajiya kuma na yi aiki, ina son in ɗan samu iska a kaina in ji wani sanyi. Zan nema maltina mai sanyi mai raɓa in sha. Zan samu in na kai baki kar in cire har sai na gama sha in sauke. Ka ga za ka ji wani sanyi a cikin jikinka, za ka ji gram a lokacin can. Ina ma da son samu bayan ka sha maltina mai raɓan nan, ka samu kaɗan miƙe ne a kan gado mai kyau ka huta maranka. Yauwa, ka ga, dai-dai kenan na ɗaya. Na biyu kuma juice yauwa, shi kuma chivita. Chivita nan kuma na su pineapple ɗin nan da su mangoro nan yauwa. Ka ga shi, shi ma dai da raɓan sa. Amma wancan ba abin da za ka so ka samu ka juya ba ne babu. Shiyasa na ce da yanayi ne abin da nake son sha. Ka ga wancan ba wai ka wani gajiba ne, kana so ka ɗan ju daɗi-daɗi maranka ne. Haka iya ka haɗa da abinci ma shi. Ka ga wancan kuma yana zuwa a cikin ɗan kwalin sa. Shiɗin zaka samu ɗan glass cup na ka ne. In bai yi sanyi ba, ka nemo ɗan kankara kamar yadda ake yi yanzu na yanzu ka sa a cikin shi cupin glasshin ka. Ka juya ɗan juice ɗin nan da ɗan pearin cupin nan kaɗan ka samu kana ɗan sippin nashi. Kana cin abincinka kana sippin ko kuwa za ka iya kana sippin nashi kana hira, ko? Sai in kana so ka yi kallo. Musamma ma in ba kai kaɗai ba, za ka iya ka samu ɗan popcorn ɗin ka a gefe ko kuwa dai wani kayan kwaɗayi, kayan kwalam ko, ko kuwa kayan maƙwalashe haka iya ce da shi. Ka samu kana ɗan kurɓan juice ɗin ka hankali, kana ɗan cin kayan maƙwalashen ka, ka samu kallo a gaban ka. Ya zaman toma, inda ya kwanta maka a raini kana kallo. Ka ga daɗi iya daɗi kenan. Ni dai akwai ni da son daɗi. Wancan kam ba zan iya musanta ba. Shi kenan. Sai kuma bayan haka, ka san ma ruwa ma abin so sha ne koh? In ka fito kan rana, rana ya yi rana, rana ya jijjiga ka, in ka samu ruwan sanyi, ina ma ruwan gora ace "Faro." Ka ɗauka ka kai baki malam sai ka ga ƙarshen gora kamun ka sauke. In bai ishe ka ba ma in akwai kaji ka sake ɗauka ka bulbula shi mai kyau. Yauwa haka ya kamata. Kaga shi kuma ruwa yana da muhimmanci ko wayan can amma ka ga juice dai yana da muhimmanci tunda dai ko na ce kayan zaki ne amma wata rana jikin mu ma yana neman kayan zaki. Yana karawa na karfi ko ba haka ba. Sai kuma kamar shi tunda fruit ne, yana sa abincin cikin ka iya samu me ake ce da shi balance mai kyau. Za ka zo ba za ka samu damuwan abinci da ya fiya ma a ciki shi ya ki sauka ba, babu. Kuma dai yana sa ka fresh. Haka ka ga kana haske dai kana walkiya jikin ka dai.

So nawa kake wanke tufafi? To yawanci dai a ce ranar sati, yauwa shine aka san dai ta gefen mu anan kenan. A nan jiya ma aka san a ce dai ranar sati yana nan kamar doka ne dai a kowane gida shine ranar wanki. A yi wanki, a yi guga, a yi sab sab da gida a ko ina. Yawan ci dai masu zuwan aiki, masu zuwan makaranta ana zuwa daga litinin zuwa asabar. To amma kuma a cikin kwanakin nan za ka iya kaɗan samu rana ɗaya ko biyu da za ka rage kaya. Kar ya zamanto cewa sai ranar satin ne kaya zai zo ya yi maka birijib, ya yi maka yawa ka dinga wanke ka dinga wanke har sai ka gaji. To kamar ni ina iya samu dai ko da su biyu ne a sati yin wanki. In yi ko ɗaya ranar Laraba sai ɗaya ranar Asabar. Yauwa sai lahadi kuma ya zamanto ranar hutu. Ka kwanta ka ba ma kanka hutu ko kuwa ka samu kaɗan fita ka haɗu da abokai, a yi hira, a dawo gida ka zo a shirya ma litinin kuma a sake fara zuwan aiki. Haka, haka, haka kuma makaranta. To amma kuma banda tufafi dai kunsan akwai shi kayan da muke sawa a ciki. Kamun nan mu saka tufafi. Shi kuma wancan a kala ya kamata a kula yomi ake wanke ta. Wato kullum duk wankan da ka yi ko kika yi tun ba ma na mace ba. Ya zamanto duk wankan da kika yi ake wanke su kayan da kika sa ciki. Wancan shi ma wani bangaren tsafta ne da ana mace ya kamata kina da shi. Amma kuma ba mace dai kawai ya kamata ta yi tsafta ba, maza ma ko ba haka ba. Amma in har kuma ba za ki iya ko ba za ka iya samun wanke su ba, za ka iya tara shi shi ma dai. Amma ranar da ka zo wankewa za ka ɗan sa mai wasu dai abubuwan kashe su datti wasu, wasu me ake ce da su yanzu wasu jams dai haka. Ya zamanto cewa ka iya kashe su yauwa. Kada ya zamanto kai kana tara datti kai kana tara ma kanka damuwa. Ka ga wancan dai bai kamata ba. Mhm. Tufafi kuma kamar yadda na ce ranar Asabar dai yawanci amma kuma in ba ka da lokaci in-in kana da ɗan lokaci tsakanin satin dai ka samu rana ɗayan da za ka yi wanki. Sabili da haka zai rage maka aiki. Ka ga wani abin da zai yi yau a ranar sati suna kaga in ka rage ba zai zamanto cewa ba sai wanki ne kawai za ka yi ranan sati ba. Za ka iya ka haɗa ka yi wasu abubuwan da ya kamata gida ko ba haka ba. Akwai wayanda kuma suna zuwa aikin dai har ranar Asabar ɗin. Ba su da ranar hutu sai ranar lahadi. Haka shi ma in har yanayin aikin ka haka ne za ka iya ka samu ko da rana biyu ne a ciki in ka dawo daga aiki ko da da yammaci ne ko kuwa da dare ka samu dai kaɗan wanke abu ɗaya biyu ka shanya. Kar ya zamanto cewa kwata-kwata dai kayan ka sun bi sun taru cikin datti babu. Ka ga tsafta yana da muhimmanci. Ka fita a fes naka kana warkiya za ka yi jawon hankalin mutane ma. Kuma mutane za su gan ka da daraja ba za su gan ka a lalace ko kuwa kana nan wani iri, wani iri ba. Kayan ka sun yi tsafta an sha mai guga kana fita dai ka san cewa eh kai ma kana jin daɗin kanka ɗin ka fita kamar yadda ya kamata.

Wane kayan marmari kake fi so? Kayan marmarin da nake fin so, kin gan su ice cream, chocolate, su cake, su meat pie, doughnuts. Ina son dai kayan marmari dayawa, don ni mutum mai son kayan marmari ne. Kayan ma kwalashe ko, ko kuwa kayan kwalam in ji bahaushe. Toh, ni na fi son kayan, irin kayakin nan don suna faranta min rai. Kaga in ka samu ice cream ka sha, sai kuma da fruit shi ma. Ka ga su lemu, ayaba, su pineapple, su pear ka samu kaɗan yanka a cikin shinkafan ka shi pear ko kuwa da biredi, yana tafiya dai. Ka ga kamar su ayaba, su pineapple ɗinnan, zaka iya ka, nikka su ma a blender ka sha su, ga sunan dai da ɗanɗano, ga sunan da amfani a jiki. Ka ga kamar shi su fruit ko da ce, eh, su ice cream ɗinnan ana hana mu dai sha, ake ce suna da wasu abubuwan da bai kamata ya zamanto kullum, a kullum ne ake sha ba kar ya zo yayi yawa a jikin mutum wai cholesterol ko. Amma, kaga kamar su fruit dai ba su da wani illa a jikin mutum. Fiye da hakan ma dai sai dai su gera maka jiki. Kaga in ka ce za ka ba ma kanka shawara ya zamanto ko da yamma haka bayan abinci za ka samu ɗan fruit ka sha, zasu taimaka maka. Kamar su apple ɗinnan, cewa su kullum dai suna da mahimmanci a jiki ba sai waje kawai ba haka, cikin jiki su gera ka a ciki da waje. Kana nan, kana ba za ka sufa ma da wuri ba. Za ka samu jiki mai kyau. Ba zai zamanto cewa kullum kana nan kana gudu gurin likita ba, babu. Ka ga kamar su carrot suma suna da amfani a ido, suna clearing eyes: carrot, cabbage, ido. Yawanci dai za ka ga kowannensu wani shafi suna da ɓangare da suka fi aiki a jikin mutum. Kaga in ka nasar da kanka ya zamo maka hali ka sha su a kullum dai akwai yadda za ka ga jikinka yana nan daban. Toh, kaga su ba kayan marmari mai illa ba ne, kayan marmari mai kyau ne. Amman kuma dai toh, duniyan nan dai za ka ɗan shagali ai. Toh bayan fruit wasu lokuta dai ba hana ka iya zamanto cewa kar a sha su ice cream ɗin da su meat pie ɗin a kullum kar a sha ba amma kuma kar ya zamanto abun da za a sha a dole ne, eh za a sha a kullum, yauwa! Ka ga sau ɗaya, ɗaya a sati biyu, ɗaya a sati, hmmm ba zai kawo wani illa ba ai ko ba haka ba? Hmm. Ka fita waje, ka je ka sha ice cream naka, balle man ka samu su vanilla da su strawberry, ka ci cake naka, ka sa kayan ka mai kyau, ka sha iska a waje, ka ji daɗin duniya, ka dawo ka zo ka kwanta. Kaga shi ma yana cikin ɗaya daga abun da zai yana ɗan kwantar ma da hankali. Kaga ka gama su ayuka daga, littani har asabar in ka iso, sai ka zo kaɗan samu hutu in ma da iyalinka ne kaɗan fita da su, ku je ku sha su ice cream, ku sha abun mai kyau dai wanda zai gyara muku jiki duka, yauwa! Kaga wancan, babu laifi a cikinta, in za a bi ta gaskiya. Eh, amma ni na fi son ice cream ɗin dai da kuma ɗan fruit, fruit ɗinnan don gyaran jiki. In ga ne.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Taro dai yanzu a haka bamu fara ba. To, in ɓade na matan zumunta ba, kuma ni bana matan zumunta tunda yake ni budurwa ce. Ba wai da aure na kokuwa na tsufa ba, babu. Na band dai wato ƙungiyar waka da nake a majami'a wato gun ibada kenan. Shi sau biyu muke haɗuwa a sati, mu tarutsakaninmu, mu je muyi koyon waka, mu tattauna tsakaninmu, mu duba littafi, a ɗan yi addu'o'i, mu koma gida. Sai kuma akwai wanda shi na gun ibadan da kanshi ba na ƙungiya ba. Ana zuwa sau ɗaya a sati banda ranar Lahadi gun, na sujada. Rada na masujada su biyu kenan a sati, ɗaya sujadan mako, ɗaya sujadan cikin mako, ɗaya kuma na Lahadi da safe. Shi ma taruwa ne dai inda za a je ayi addu'a, a ji daga littafi mai tsarki. Shi mai jagoranmu zai gargaɗe mu game da rayuwar duniya, game da rayuwa mai tsarki, game da yanayin yanda zamu zauna da duniya. Lafiya ya zamanto kuma mu zauna da shi mahalacinmu lafiya yauwa. Sai bayan haka kuma taruwa dai yanzu za a fara, me ake ce da shi kuma za fara azumi. In aka fara azumi kuma ka ga kaman wanda ake ce da shi lent na Roman Katolika kenan, za a je masujada a kullum da yamma ayi taro, ayi addu'a bayan an karya azumi kenan ko kuwa kamun nan a karya azumi. Kawai dai ya danganta da lokacin da kun shirya kuyi addu'o'in. Aje addu'o'i, a taru, a yi kuka ga Ubangiji game da ƙasa, game da iyalinka, game da abun da ke damunka, game da abubuwan da ke faruwa a rayuwanka, ka yi godiya kuma na abubuwan da ya faru. Inda aka ce a kulla yumin mu gode wa Ubangiji da abun da yake mana. Ka gane? Bayan haka dai kowa dai zai je da abun da ke zuciyan shii amma dai shi mai jagora wato shugabanmu wanda ake ce da shi mai bishara shine ko ko uban mu a masujada kenan. Shi zai yi jagoran addu'a, za a yi karatu daga littafi mai tsarki, za a ɗauki darasi, za a yi koyo, mutane za su gane daga abubuwan da ke cikin littafi. Haka kuma koya yanayin zama da mutane a kullum. Tunda dai koyo ba abu mai karewa ba komai girman ka inda dai ya zamanto kana duniya, kana nan kana koyo a kullum ko ba haka ba? Yauwa ku dawo gida kuma kuma ya zamanto cewa abun da kuka ji a wajen ba wai abun da kuka ji a masujada ba wai za ku bar shi a gurin ku dawo ba. Ku zo kuma ya nuna a rayuwanku na kullum cewa eh kuna samun gargaɗi kuma kuna koya daga cikinta. Kuna zama mai kyau da maƙwabta, tsakanin ku, ’yan uwa ne, iyalai, abokai. Kuna yin abin da ya dace ga Ubangiji, ga unguwane, ga jaha naku. Ya zamanto dai baza a na kama ku da laifin da bai kamata ba a unguwa. Ya zamanto baza ku zama ciwon kai ga iyalinku ba, ga mutanen unguwa, kai dai.

Ina kake tofa miyau? Inda nake tofa miyau dai ba tsakanin jama'a ba amma kuma ba a ɗaki ba, sai dai in har akwai gun wanka ko ko bayan ɗaki a cikin ɗakin. Ka gaza ka iya ka shiga, ka tofa, ka wasa mai ruwa ya wuce. In kuma ka samu kanka a waje, haka ya ka tofa kasa, ka zuba mai kasa a kai. Yanzaman to dai ba wai abun da za a ganin mutane suna wucewa ba. In ka samu kanka a cikin jama'a kuma za ka ɗan ja ka gefe kaɗan, ka ɗan je dai inda mutane ba su yi yawa ba, ka tofa ka rufe domin kada ka bawa mutane kyama. Don lallai kam ba abun karya ba yana iya bawa mutane kyanya kuma ba kowa bane yake son ganin abu kaman haka ba. To kuma jan gefe ka tofa yana nuna, yana faɗa abi de yawa gameka. Kana da, kana da tunani, ya nuna kai mai tunani ne. Kana sa mutane a cikin tunaninka. In na tofa nan, yaya za su ji? Ni in aka mun, yaya ni zan ji? Zan ji daɗi ko da cewa kai dai ba ka da damuwa da shi. Wasu dai suna da shi yauwa. Kowa da yanayin halittarsa, kowa da yanayinsa dai. Sai ka ga kai abun da ba zai ɓata, zai ɓata ma rai wani ba zai yi mai ba amma wani ɗan kalilan abun da kana ga kaman ba kome ba shi ya fi tsone ma wani rai. To sabili da haka, in ya zamanto kai mai tarin yawu ne. Wani abun kuma zai iya yu kaman mai ciki. Eh, nata dai akwai ganewa a ciki. Yanayi ne ya kai ga haka amma duk da haka dai ba wai ta dinga tofan yawun duk inda ta je ba. Tsakanin mutane a ɗaki ayena babu. Hata samu wani gongoni da ba wai mutane za suna ganin abun ciki ba. Ta na tofan yawun a ciki. In ta isa gida dai ta nema geajan zubarwa ta wanke gwangwani ta aje. Kada ya zamanto za ta na tara haka ko a gwangwamin ba zai bawa wasu ƙyama. Wancan kam haka ne. Ba wai za ta yi a idon jama'a ba babu. Hata ya ɗan ja gefe ko kowa tun da ta san ga yanayin da take ciki ba ra ta ra wani shigan jama'a sosai ba ko da ce ta a cikin jama'a za ta ɗan yanke bekanta domin haka. Amma kuma kai ba kome ba, ba kome ba, ba ciki ba sai ka tashi kana tofa wa mutanen yawu a ido bai yi ba wancan kam. Gaskiya a kashi gaskiya bai yi ba yauwa don ya nuna cewa kai ba mai, kai ba mai tunani bane. Ba za ganka da daraja ba. Wani ma da yana darajeka ma sai ya ga girman ka ya zube a idonsa sabili da kana nun abubuwa kaman haka. Kai inda kaga kaman ba wani abu ba wani ya ɗauke shi wannan kome ne, ma abu kaɗan ne na iya zub da darajanka a idon mutane. Mutum kuma mutum ne ɗan adam ko da cewa ze yi magana koma me kayi amma dai akwai wasu abun da ya kamata mu dakan mu guje shi ba wai don tsoron magana ko kuwa wani abu ba amma makanmu ma ya zamanto cewa mu masu tunani ne kulayo mu, mu san abun da ya kamata da abin da bai kamata ba ko ba haka ba. In ka san yanayin yadda za ka bi da kanka, yauwa mutane ma za su girmama ka. Kai ma ka girmama mutane. Kaman nan ma a girmama ka sai kai ka girmama kanka ka girmama mutane shine mutane za su girmama ka ko ba haka ba. So, sobdan yawu ya zamanto ba wai wani abun da zai zamaka wani abun da ba shi ba. Ya zaman to kana yi amma da tunani ko ba haka ba yauwa.

Yaushe kake cin abincin rana? Abincin rana dai kama daga sha biyu sama, kamar yammaci dai. Sha biyu zai yi ƙarfe biyun nan. Zai iya wuce ƙarfe biyun wata rana. Ko dai zuwa ƙarfe uku dai, ya kamata ka ci abincin rana. Eh, ƙarfe uku ma dai zan iya ce ya yi latti. Amma ka ga kamar ni, sha biyu da rabi zuwa ɗaya ko kuwa dai ya yi latti ɗaya da rabi hakan nan dai. Amma ya kamata dai kamar biyu in ba dai akwai wani abun da kake yi da ke ɗaukan lokacin ka ba, ya kamata dai ɗaya ka ci abinci. Eh, don rashin cin abinci da wuri shi ma dai yana da nashi illa. Gashi nan yanzu da ya zamaninmu na yanzu akwai cututtuka daban-daban. Kada azo a samo wani a kanka domin ba ka ci abinci ba. So gwamma mu rufa ma kanmu asiri, mu ci abinci akan lokaci. Na safe a ci shi a lokacin da ya kamata, na rana ma a yi haka, na yamma ma a yi haka. Don samun ƙara lafiya ma jikunanmu. Kada ya zamanto mu da hanunmu muna nemo wa kanmu damuwa. Ka ga dai bai yi ba yauwa. To so abinci kuma cin abincin rana ko da ace dai eh abubuwa sun ɗan yi wuya amma kuma kaɗan samu wani abu mai gina jiki. Kuma kana ɗan canja abinci. Kada ya zamanto cewa kullum kana kan abu ɗaya, kullum kana kan abu ɗaya. Ba zai yi kyau ba. Shi ma yana da nashi illa. Kuma ban da haka ma ai zai fita a kanka. In ba dai yanayi ne ya kawo ga hakan ba wanda iya dai iya abun ne kake da shi ba. Babu wani abu kuma ba. Ya kamata dai ana ɗan canja abinci, ana ɗan jujjuyawa don samun ƙoshin lafiya. Ya zamanto kai ma dai da lafiyar jikinka ba sai ka zo. To in ba haka ba kai ka ce za ka, eh, hana ma kanka, ka yi ma kanka rawa. Ba za ka ci abu mai kyau ba. Karshen ta kuɗin da kake hana wa kanka nan za ka je ka bari a asibiti ko kaki ko kaso. Don in ka yi ma kanka abinci mai kyau ko kuwa ba ka ci abinci akan lokaci ba yanzu ya zama maka damuwa ka je asibiti ka ga wani damuwa kenan. Ka fara su sayan kati a nan a yi, je a yi gwaji a nan. A je sayan magunguna a can. A je sayan allurai a can in ya kai ga haka. Ka ga dai ka kashe kuɗi. Kuma har yanzu dai a kanka ne ka kashe. To a kanda ka kashe a cikin wuya ba gwamma kawai ka natsu ka ci ma kanka abun da ya kamata ba. Kaɗan samu irin su ganye. Ya zamanto kana ɗan caccanjawa dai ganye, a'a ɗan nama in babu nama ma akwai wake. Shi ma dai zai iya, shi ma aikinsu ɗaya ne ma yauwa. Kaɗan samu shinkafa yau, a'a kaɗan samu tuwo gobe, kaɗan yi doya jibi, ka samu dankali gata yauwa. Ka samu ka, a'a yau a ɗan same da ganye, gobe a yi da nama ne, jibi a ci da kwai ne. Haka ba sai ka ci wani da yawa ba. Amma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da kake samu ɗin nan yauwa shi ma yana da amfani. Zai iya aikin nasa yi a jiki. Ya zamanto cewa kai ma da naka lafiya. Ka gama za ka iya ka haɗa shi da fruit. Fruit da yawanci da yamma dai ya yi yauwa. Amma da ranan nan ka samu kuma abinci, abincin da zai riƙe ka. Sabili da in kana aiki ne ma ko da aiki mai ƙarfi ne ko da aikin ofis shi ne dai ya zamanto akwai abun, ka ci abun da zai riƙe ka. Ya kai ka har ga yamma kamun ka dawo gida ka zo ka haɗa wani abun da za ka ci wa yammaci.

Wane irin mai kake amfani da shi? Wane irin mai kake amfani da shi? To yanzu dai babu ƙarya, babu ɓoye-ɓoye, fresher basilin shi nake amfani da shi. To muna watan Hazo. In ka ce zaka tsaya kana neman su man ruwa-ruwa na cikin goran nan ba zai rike ma jiki ba. In ba dai zaka na neman wasu mayin da zaka har haɗo da shi ba su grasilin ya riƙe maka jiki. Ka ga kuma kai ba mutum da ke son ɓacen lokaci a gurin shafe-shafe bane. In ka samu vasilin naka dai ka san an wuce gurin ɗin, kawai in ka yi wanka ka goge jiki ka shafa vasilin naka kana walƙiyan ka tal, tal, tal, tal ka ga an wuce gurin. Kuma ban da haka, ka ga vasilin, ka san cewa dai ba wani mayin da zaka damu da "a'a zai fitar min da haka a jiki ba, a'a kada ya sa ni fari, a'a kada ya sa ni ja, kada gefen nan ya yi baki-baki, kada gefen nan ya yi ja, ja, ja" ka gane dai ba ka da wancan tunanin. In ba dai ban san da ga ina ne basilin ɗin zai fita ba, amma basilin dai ba su da wancan hali. Ba a san su da shi ba kuma ba yau za a fara amfani. To, ka ga shi kenan. Ka samu iya vasilin naka ka shafa, akwai vasilin da dama kuma akwai masu kyau ma, kyau sosai ma akwai masu amfani masu tsada ma. Indai in ka samu dai zaka ga dai har yanzu jikinka yana walƙiya, jikinka yana kyau, jikinka yana nan fresh abin mutum ya kalla ya so, yauwa. Kaga kamar famas shima na yi amfani da shi zan yadda shi mai ne, kyau ne vasilin ne. Eh yana nan a-- eh vasilin ne shi tunda dai ba wai kana fesawa ne ya fita ka shafa ba. Ko da ace akwai na fesawan shi amma kuma famas pomade ɗin, ainihin pomade da muka sani na famas. Yana nan kuma da kanshi mai kyau, ka ga su aloe vera, everyday ko day by day ne shima yana da kanshi, shima vasilin ne mai kyau. Akwai na Dettol shi kan ma har da su antibacterial ɗin shi yana cire wasu cututtukan da ba shi ba. Yauwa ka ga koda ace wancan kanshin shi ba kowa bane yake yi masa ba. A hanci kamar ni kan gaskiya bana son kanshin shi. Na gwammanci in nima na ruwa-ruwan shi in juya dai a cikin lokatin wanka, in yi wanka da shi yauwa akan dai, na shafa mai ɗin shi. Gaskiya ban iya mantar shi ne kowa. Amma kuma yanzu haka dai vasilin shine vasilin nake shafawa, hankalin a kwance yauwa. Kai ma zaka iya ka nemi naka ka shafa ka ga an wuce gurin ne. Ba wasu in ka juya ka ga nan kafa ya yi fari, nan gurin hannu bayan hannu ya yi fari, fiska ya yi fari, da zarar an fita kaɗan dai hunturu ya ɗan taɓa ka shi kenan sai a nemi man da ka shafa ba a gani ba. Amma ka ga da vasilin ba ka da damuwan can ka shafa an wuce kawai an wuce gurin sai dai ka ga kyau, kyau, kyau. Wani ma sai dai ka yi amfani da jikinka a matsayin miro ka kalla kanka da shi, shi ke nan. To meye kuma, sai dai kuma, amma kuma ba wai mai bai da kyau ba. Da ruwa-ruwa ma akwai waƴanda yanzu suna zuwa dai da kyau nasu wanda ko, ah, irin yanayin nan na unturu nan zaka iya ka shafa kuma ba zai- zai rike maka jiki. Akwai waƴanda kuma yanzu ana sayar da kananan oil da zaka juye a ciki ko ka haɗa ka shafa da shi ko kuwa in kana shafa haka ɗan ɗiga oil ɗin a jikinka ka shafa tare da shi ka ga shi ma zai rike maka jiki. Za ka ga kuma ba za ka samu irin kayewa- kayewan fatan nan ba. Wan su ɗin a ninganda sa abin da ya kamata dai a sa don ya rike jikin mutum yauwa. In ka shafa shi zaka ga dai kai ma dai ko ka fita jikinka ba zai yi wani iri ba, ba zai canja ba. Zaka zama kamar wanda an fitar da shi daga cikin yashi ba yauwa. Jikinka zai yi kyau zai yi abin gani hankalin ka a kwance yauwa.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya kam akwai wuraren daidai ba za ka samu ma ruwan famfo ba, kamar in ka je kauyuka. Kuma wani sashe ma sai ka ga a birnin ɗin ma har yanzu akwai masu amfani da ruwan rijiya. Sai kuma akwai masu yin bohol nasu dai daga rijiya. In aka tono rijiya za a saka pipe daga inda aka tono, a sa mai filter da zai filtre ruwa, ruwa ya shiga direct zuwa cikin tanki. Kun gama wancan ruwan rijiya ne kawai dai, akwai filter ne kuma zai shiga cikin tanki sai duka gida za su iya samu ba sai an ja da guga ba. Amma ruwan rijiya kam muna amfani da shi. Kamanni a gidan uba na ma dai har yau akwai rijiya. Kuma rijiyar ɗin in har dai an iso lokacin ruwa, yauwa, lokacin ruwan sama, zaka ga cewa akwai ruwa, ruwa yana taruwa sosai. Wata rana ruwa zai iya taru har baƙi ma wanda ko da bucketi za ka iya ɗibawa. Eh ruwa yana taruwa ya kai har ga wancan gurin. To amma kuma wani abun da bai da daɗi gare shi kuma shine in har dai aka wuce lokacin ruwan nan dai, an shigo lokacin rani, za ka ga rijiyan wata rana yana bushewa ma gaba ɗaya. Sai yashi ne za ka samu a ciki. Amma in kaɗan bar shi kwana ɗaya, kwana biyu, za ka ga cewa ruwa dai yana dawowa. Yauwa za ka iya ka ɗiba dai, koda cewa ta ba zai yi haske ba, tunda ruwan dai yana kasa kasa ne kuma sai ka jira. In ka ɗiba shi wani iri za ka ga ruwan gaba ɗaya zai dame yayi ja ko kuwa yayi wani kala kala hakan nan. In kuma, eh fari fari haka. In ka bar shi kuma dai ya kwanta, za ka iya ka siyaye mai kyau ɗin da kamar sa kyau ka yi amfani da shi. Kaga rijiya yana da kyau a gida sabida in har baka da ruwa kutakuta ne za ka iya ka yi amfani da na rijiyar ɗin kamun nan ka samu ruwa mai kyau ɗin ba. Kuma ba yana shan ruwan rijiya ba kamar mu dai, babu ha sha dai. Sai dai muyi su wake kaya da shi da wasu aikin girke girke tunda dai zai hau wuta. Yauwa, duka meyene ne ma ake ciki wuta dai tunda ya hau zai kashe su. Eh to. Za ka iya kuma ba sai ka fita anguwa kana nemo ruwa ka yin nisa haka, ka yi nan ka yi can ba. Musamman ma in kana da anguan da ba, in kana cikin anguan da ba a sau wake ake samun ruwa ba. Sai ka yi ta tafiya ka dinga neman wurin samun ruwa. In ka nemo ma wata rana nisa, ka ga in ka ɗiba kafa ɗaya, kafa biyu ka gaji. Ga rana kuma. In ka ce za ka kirawo masu ɗiba ruwa su kamo mutanen kuma, ka ga shi ma wani ɓangaren haka kuɗi ne. Ba koyaushe ba ne kuma kana da kuɗi a jiki ba. Kaga amma in kana da rijiya a gida, ai abin rufin asiri ne. Zaka samu ka iya amfani, za ka iya ka sha ma. Da zamanto kawai ka tabbasa shi a tafasa mai kyau, in yayi sanyi ya sauka kasa, a siyaye shi, a ɗiba mai kyau, a sa su a cikin gorurruka, a iya a sa a fridge in suka huce, mutum ya sha. Kaga? Waƴannan dai yana cikin ɗayan daga abubuwan da ana koya mana a makarantu kasani. Akwai kuma za ka iya ka samu kanka a wurin da in ba ruwan rijiya ba ba ka da wani ruwan da za ka sha. To in har abu ya zamo kaman haka, ya ne za ka yi da kanka? Kai ke nan ba za ka sha ruwa ba tunda ruwan rijiya ne aka yi hakan? Eh rijiya yana da amfani, amfanin kan sosai kuma muna amfani da shi a kullum. Eh, mu yi abin da ya kamata da shi in kuma a zamanto a nemo ruwan sha daban, a tashi a nemo ruwan sha da za a sha. In kuma ba a samu ba ne a lokacin sha, sai a yi ɗayan hanyar da na faɗa. A samu dai ya zamanto akwai ruwan sha ɗin ruwan sha shine mutum, shine rai. Yauwa.